Yaya kake magance koke-koke? Domin na magance koke-koke ne ta hanyar ba wanda aka, ba wanda aka zalunta haƙuri, mu bashi haƙuri kuma mu kwantar mai da hankali domin samun yin shiru.

Kana fatan samun cinyawa? To cinyawa, ban fahimci dai abin da kake nufi da fatan samun cinyawa kuma. Ehh, cinyawa, cinyawa.

Kana fin son zama a kujera ko a tabarma? So idan na gaji gaskiya na fi son zama a tabarma eh, idan kuma a majelisa ne nakan zauna a saman kujera kawai.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? To muryata ba mai ƙarfi ba ce sosai. Yanzu ma in kuna saurare, kuna igani muryata a hankali ce tattausa ba ta da ƙara sosai.

Kana sanya tabarau? Eh ƙwarai sosai ina sanya tabarau. Nakan sanya tabarau a duk lokacin da zan fita waje. Hmm musamman idan ana ƙura.

Wane irin burodi kake fi so? Tau gaskiya na fi son burodi mai laushi, mai laushi wannan marar tauri mai kuma zaƙi wanda yake haɗe da kwakwa kuma.

Wayar ka na cika ajiya? Eh, tabbas tana cika ajiya waya ta, tana cika ajiya. Domin idan na ajiye abu, na, na kan kar da shi a duk lokacin da na zo na buƙaci, in sami shi, in nemi shi.

Yaya kake tafa? To tafa ina nufin ke nan? Na gane dai kuna nufin tafi ke nan ko? Ehh, tafi na kan yi da hannuwa na ne. Da hannuwa na nake yin tafi sosai. Ake gama sai a buga fitafi.

Yaya kakke shirya ayyukka? To, nakan shirya ayyukka ne ta hanyar saka masu mahimmanci a gaba a saman, a saman takarda ƙenan. Ham misali, akan sanya ayyukka masu mahimmanci a farko.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To nakan wanke kayayyaki ne irin da safe haka ko kuma da daddare. Eh, ban fi yawan wanki da rana ba. Na fi wanki da safe ko kuma da daddare, da maraice haka.

Ana iya ba da barkwanci, eh tabbas ana iya ba da barkwanci. Eh nakan iya ba da labarin barkwanci, labarin almara haka ma mutane kuma ana samun nishaɗi sosai.

Kana iya yin iyo? Eh tabbas mukan iya yin iyo domin lokacin muna yara mukanje tafki idan anayin ruwan sama. Lokacin ruwan sama mukanje tafki mu shiga muyi kurma a cikin acikin tafki muyi wasa, muyi iyo.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki to? A wurin aikinmu, idan mutum yana son magana da wani abokin aikinsa sai dai ya fito a waje sugaisa domin ba mu da wannan, wannan ofis, ofis wanda suke da wayoyi wanda ake iya kira.

Kana ha fisan fanka ko AC to idan san samu ne na fi son AC gaskiya. AC yafi fanka saboda ita fanka wataran idan tana bada iskan masa ya zama to iskan zafi gire shi bawul. Maimakon aji sanyi.

Yaya kake kula da gashin ku? To mukan kula da gashinmu ne ta hanyar gyara shi a kullum muna saka mai almakashi, mu ɗan rarrage yawan shi, idan kuma ya ɗan ɓace haka yayi, tsawo sai mu daidaita shi kuma mu aske.

Sau nawa ka ke yanka farce? To nakan yanka farce ne idan har ƙunbar tawa ta fito sosai ta fara yin tsawo tana fara yanka min hannu. Amma idan ƙarama ce haka na sami yanka nakan ɗauki wajen sati biyu zuwa uku ban yanka ƙunba ba ban yanka farce ba.

Kana da katin kasuwanci? Eh, ina da katin kasuwanci a yanzu haka. Sai dai ko nan zuwa gaba idan Allah bamu iko zamu iya, akwai niyyan yin kasuwanci kenan zamu iya samun shi in sha Allahu.

Yaya dangantakarku da makwabta take? To dangantakarmu da makwabta lafiya ƙalau ne. Babu wani matsala, ba wani hayaniya, ba faɗa, ba cuta ba kuma cutarwa. Muna a zone lafiya sai kuma taimakon juna ma da ake.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, nakan lanƙwasa ƙafafuwa na a lokacin da zan zauna. Nakan lanƙwashesu. Eh, idan a saman tabarma zan zauna, idan kuma a kujera ne kawai nakan zauna ne ba tare da na lanƙwasa ba.

Kana iya duba lambar QR, to lambar QR na kan iya duba ta ne ta hanyar wayar hannuna yanzu irin wayoyin zamani. Idan aka sakasu a hoto sai a samu lambar QR.

Wane irin miya kake fi so? To miya, na fi son jar miya gaskiya. Na fi son jar miya wadda kuma bata ji mai sosai ɗin ba, wadda mai beyi mata yawa ba ba tada maiƙo sosai.

Wane irin kayan ɗaki kakefi so? To kayan ɗaki ya danganta kamar kayan ɗaki na falo ko kuma dai na ɗaki ƙuriya ko kuma dai kayan abinci na kitchen. Ya danganta da wani iri.

Nawa ruwa kake sha kullum? To gaskiya ban san adadin ruwan da nake sha ba kullum, saboda ba na auna wa. Amma dai inna iya kiyastawa, zan iya shan lita wajen biyar ɗinnan awuni idan zan sha.

Kana cin citta a abinci? Eh, nakan ci citta a abinci musamman idan a shayi ne, a shayi ne ko kuma lipton. Na fi son a haɗa mun da citta a kaɗa mun da citta.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? To gina dangantaka ta kasuwanci, ya danganta ne da yanayin da ka samu kostoma, eh kostoma range dinka ba.

Yaya kake inganta aikinku? To muna inganta aikinmu ne ta hanyar ba da himma da ƙoƙari, wato muna yi abu ne da gaske, muna yi da gaskiya ne kuma mukan duba inda aka yi kuskure sai a gyara.

Sau nawa kake guga haƙora? To nakan goge haƙora ne sau ɗaya a wuni. Sau ɗaya nake guga haƙora a wuni. Wataran kuma nakan manta ma da na goge haƙoran da wannan, sai dai na samu asuwaki.

Kanaci da cokali ko hannu? To gaskiya na fi ci da cokali. A halin yanzu, nakan jima, nakan ɗauki lokaci ban ci abinci da hannu ba, sai dai idan ya kasance a cikin taron jama'a ne haka kowajen suna, na kan sa hannuna.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar, to ƙungiyar wacce ƙungiyar? Ban gane wate ƙungiyar ba eh, amma aikinmu mu bama aiki a tare da kowacce ƙungiya. Eh.

Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Eh tabbas wannan ai halina ne, bana son da man na riƙa zuwa aiki tun lokaci ya ƙure. Eh bana zuwa da ƙurarren lokaci. Nakan je ma tun kafin lokacin ya shiga har na je ina jira lokacin ma.

Yaya kake yanke shawara aiki? To a aiki na kan yi shan yanke shawara ne bayan na yi dogon nazari. Bayan dogon nazari, na duba abin da zai iya je ya kawo lokacin nake yanke aiki, yanke shawara. Amma bana yanke shawara a cikin gaggawa.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? To akan tabbatar da ingancin aikin ne ta duba aikin da mutum yayi. Za a duba aikin da mutum yayi ne a ga ingancinsa, a ga karkonsa, a ga kuma amfaninsa, sannan sai a tabbatar da aikin.

Kana yin barci da rana? Eh na kan yi barci da rana sosai. Musamman idan ina a gajiye. Idan na gaji na kan yi barci da rana. Balantana yanzu da yake lokacin zafi ne sai ana ɗan barci ana samun ɗan barci da rana.

Kana cimma manufar tallace-tallace, to tallace-tallace ban san yanda ta yanar gizo kuke nufi ko kuma dai tallace-tallace irin waɗannan na a fili wanda da ake aza saman faranti ko kuma dai ince na bakin ɗan kanti haka. Nasu ne akan samu cimma manufa domin ana samun kwastomomi ta haka ne.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? To lokacin da na farka da safiya, na kan yi addu'a ne ta godiya ga Allah da ya tayar da ni a kuma ta wannan ranar. Sannan na kan je na wanke idanuwa na na kuma kuskura bakina haka. Sannan na zo na fara ayyukan safe da nake yi a gida.

Kana fison fensir ko alƙalami? A'a, na fi son alƙalami gaskiya. Na fi son alƙalami idan, idan rubutu zanyi alƙalami yafi mini fensir.

Kana sanya tunatarwa don ayuka? Eh, nakan sanya tunatarwa. Ke nan, alam kuke nufi ko? Eh, ƙararrawa mai tashi mutum irin lokacin da ya saita yake son ya tashi. Nakan sanya ƙararrawan nan, nakan sanya tunatarwa. In sha Allah.

Menene kake son canza a wurin aiki? To a yanzu da yi bana buƙatar canza komai a wajen aiki. Eh, ni ma din, bana buƙatar canza wajen aiki a halin yanzu.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh, akan shuka tsire-tsire a gida sosai ma. Akan shuka mint da kuma wasu zogale ko wasu tafsa haka da wani tumaturi duka ana shuka wa a gida.

Wane irin jaka kake kai? Wane irin jaka kake kai? To jaka ina, jakar hannu dai ce nake kaiwa. Jakar hannu ta riƙewa irin ta aikin malaman makaranta wannan.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Jakar ta, to ni bana ma da jakar kuɗi balle ina faɗi launin ta, amma dai jakar da nike da ita, ita ce launin, launin ruwan goro.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eto a yanzun dai ni nake kai ciniki ɗin ba ni ake kaiwa ba. Domin yanzu a kasuwa bana sayar da komi. Na je sai dai ni na sayo.

Kana shan madara? Eh tabbas, ina shan madara sosai. Eh ina shan madara sosai domin madara tana da amfani da jikin ɗan adam ƙwarai da gaske. Akwai abubuwan amfanin sosai gare ta.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Don magance matsaloli a aiki, idan ya kasance a tsakanin ɓangare biyu ne, a dakwai matsala akan kira kowane ɓangare a ji ta bakinsa domin a sawo shayo kan matsalar.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya ko a daga baya? Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya? Eh, nakan je wurare da wuri. Eh, idan har an bani lokaci to nakan yi ƙoƙari in je akan lokaci. Na je da wuri kafin lokacin ya zo.

Yaushe kake cin abincin rana? To na kan ci abincin rana ne zuwa ƙarfe sha biyu har zuwa ƙarfe, har zuwa ƙarfe biyu na rana har zuwa ƙarfe uku ma har huɗu. Musamman idan ba na jin yunwa, na kan iya kaiwa har ƙarfe uku ƙarfe huɗu banci abincin rana ba.

Sau nawa kake rubuta rahoto? To ni bana rubuta rahoto saboda ba ɗan jarida bane ni. Bana rubuta rahoto ko da wani abu ma ya faru ne ba cika rubuta rahoto. Ina, ina tura ta yanar gizo ba.

Wa yake ƙaƙƙafa maka baya? Wa yake ƙafa maka baya? To ina da masu ƙarkafa mini baya da yawa sosai. Da taimakon Allah duka ƴan uwana, ƴan uwa da amanar arziki har da abokaina da abokan aiki duk su na ƙarkafa mini baya sosai.

Ya ya dangantakar ku da shugaban aiki? To dangantakar mu da shugaban aiki dangantaka ce kawai ta aikin da ya haɗa mu, amma ba wata dangantaka irin ta ƴan'uwan taka haka, sai dai dangantaka ta aikin da ya haɗamu da kuma dangantakar addini.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, na kanyi lulluɓi da bargo. Amma a lokacin sanyi. Yanzu lokacin zafi ne, bargo ma ai ba'a buƙatar sai dai a yi matashin kai da shi. Amma lokacin sanyi mu kan yi lulluɓe da bargo sosai. An fi son bargo ma mai nauyi.

Wane irin takalma kake fi so? Yau takalma na yanzu na fi son takalman fata. In son samu, eh na fi son na samu takalman fata mara kuma nauyi. Takalmi mara nauyi.

Menene lambar ku mai albarka? To lambar mu mai albarka kaman lambar waya kenan koh. Lambar wayar mu ita ce tara, biyar, biyu, tara, uku, huɗu, biyar, shida ce lambar wayar waya mai albarka.

Kana son wurare masu hayaniya? To ya danganta kowacce irin hayaniya ce. Kamar wuri hayaniya haka kamar yanda ake yin faɗa, ba na son irin wannan wuraren. Amma idai hayaniya ce ta wasanni, hakan ganin wannan duka ba matsala. Nakan iya hakuri da wurin mazauna.

Wana irin yanayi kake so? To irin yanayin da nake so, nafi son irin yanayi mai ɗan sanyi sanyi, bazara bazara haka kamar irin yanayin da, daidai idan aka ɗauke ruwan sama kuma ruwan suka kwanta ƙasa ta shanye ruwan.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, tabbas mu kanbi ƙa'idojin aiki sosai. Domin bin ƙa'idojin aiki yana daga cikin cika aiki da kuma cika alkawarin da mutum ya ɗauka tun gabanin, gabanin fara aikin nasa.